Ba na son gurare masu hayaniya saboda yawancin abubuwan da nake yi ba na son hayaniya. Musamman ma guraren da nake zama, gurar-- na fi neman gurin network. Saboda haka ni ba na son gurare masu hayaniya.

Kullum ina kwana ne a gida, cikin gidanmu. Eh, a nan nake kwana ba a ɗakin kwanciya ba na samari ba na haɗaka kenan, ko kuma gidan haya ba ko kuma hotel. Ina kwana ne a cikin gida.

Kasuwar garinmu tana ci ranar Juma'a, a kullum, a duk ranar Juma'a. Sannan muna zuwa ne da misalin ƙarfe, biyu da rabi haka, bayan an yi sallar Juma'a kenan a yankinmu.

Eh ina, ina son shukawa amma dai yanzu haka ban da gida amma idan nayi ina da sha'awar dasa bishiyoyi da kuma irin tsirai, tsirai haka a cikin gida.

Yanda nake son dafa ƙwai shine zan fara, eh zan fara ɗan soya, eh maye, ya ɗan fara tafasawa sannan kuma sai in zuba kwai. Sannan ba na son kwai ya ƙone sosai kuma ba na son yayi ruwa, ya ɗan yi dai, dai dai misali.

Abincin kan titi sai dai in ya zama dole nake ci, amma dai na fi son cin abinci a gida. Amma dai ina cin abinci a kan titi sai dai kuma sai hakan ta kama ke nan wato in ya zama dole.

Abubuwan da na fi yi lokacin da ruwa ake sakawa su ne, na kan je nakan kwanta, eh, sannan gaskiya ma na fi yin kwanciya. Gaskiya na fi yin bacci lokacin da ake yin ruwa.

Eh, nakan kwatanta, eh, halarta duk wani abu ko biki ko kuma aiki akan lokaci ba tare da na saba ba. Idan na yi kuskure gaskiya ko na makara, ba na jin daɗi sosai amma nakan je duk lokacin da ake so.

Muna yin taro kamar sau biyu a duk sati. Wani san kuma mu kan yi sau ɗaya domin tattauna matsaloli daga abin da ya shafi, em, kasuwancinmu haka.

Na fi son kayan daki ƙirar wanda ake ce musu 'yan Dubai wato ƙirar Dubai. Za ka gan su ruwan ƙasa ne haka, suna da kala dai ba kala ɗaya ne da su ba kuma suna da kyan gaske gaskiya.

Teburin mu ya kasance mun tsara shi ya tsaru sosai. A lokacin aiki ana farawa karfe takwas da rabi, lokacin tashi kuma ana tashi karfe shida da yamma. Sannan wasu suna zuwa su karɓi wasu bayan karfe sha biyu kenan. Idan wasu sun tashi wasu suna zuwa su karɓi wasu bayan sha biyu.

Ba mu da wafi a gida, da data na ke amfani. Da data na ke amfani ta waya ta. Da ita na ke sawa inyi amfani. Ba mu da wafi a gidan mu.

Eh ina cire takalmi idan zan shiga ɗaki nakan bar shi a waje bana higa da shi cikin falo ba lantana can cikin ɗaki bana yin haka.

Na fi son tufafin auduga ƙware da gaske domin su ma na fi amfani da su a ko da yaushe cikin kayana kuma su ne ma duka da kayana.

Labulen ɗakin mu da muke amfani da shi ya kasance launin ɗorawa, wato yellow kenan a turance. Shine wanda muke amfani da su.

Ba na sanya tinatarwa don ayyuka. Duk yawancin ayyukan da zan yi gaskiya ni da yake gyara nake yi. Ba na sanya wani tinatarwa don ayyuka, wato alam kenan ba na so.

Ina share ɗakina sau biyu a rana. Na farko da safe bayan na karya ko kuma kafin in karya nakan sharewa. Na biyu da yamma bayan nayi wanka haka sai in kara sharewa. Shine lokaci sau biyu nake share ɗaki.

Wasan da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa, sannan shi nafi kallo in ji ya don ɗauke mun nishaɗi. Don haka dai wasan ƙwallon ƙafa shine wasan da na fi so, sannan Arsenal ce ƙungiya ta.

Ba na rera waƙa lokacin wanka. Bana, idan na shiga banɗaki ma ni bana magana, don haka ba na rera waƙa lokacin da nake wanka.

Eh ina so ɗakina yayi haske sosai sosai. Bana son, eh, duhu sosai a ɗaki amma idan zan kwanta nakan kashe haske domin hakan yafi bani kwanciyar hankali sannan zan yi barcina cikin salama.

Ina amfani da mataimakin murya wato voice assistant. Ina amfani da shi wajen yin kamar bidiyo haka ko kuma ina so idan zan yi kira, eh, murya ta fita sosai.

Bana tara tsabar kuɗi, ina amfani ne da banki wajen ajiya. Ina da amfani da Ofe wajen ajiyar duka kuɗaɗe na sannan kuma hankali na kwance nake yin duk kome abubuwa na.

Abun da yafi komai muhimmanci a kasuwa shi ne ka riƙe gaskiya, sannan na biyu shi ne wato ka kyautata wa mai siya wato customer. Kada ka bari customer a ce kullum kana hayaniya ko faɗa da customers, sai sannan kana, eh baka fara'a da su.